Tambaya ta farko a safiyar yau, sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Tambayar da aka yi a farko ita ce kuna yin wuta da itace? Eh, muna amfani da itace wajen hura wuta, wajen dafa abinci, ɗora ruwan zafi da sauransu. Muna yin amfani da ice wajen ɗora wuta, tabbas hakika. Muna amfani da shi sosai kullum da kullum.